Ina iya busa sake, inama jin daɗin yin shi. Wanga kama a bokina da nesa a warin. Man na sai maganashi dai. Na san inna kirashi ba zai ji ba se in busa sake. Amma akuɗan uwanama da yake magana waishi bai iya ba sai da ya cika ƙai. Da ya iya, ya ji daɗi sance shi abun ba wahala. Da saukin yi.

A da dai ina karanta jarida amma a wannan duniya ta canja bana samun dama dama dama karanta jarida sai dai in kallo jarida dai a a waya ko a TV. Ma lakacin kalla ma sa lakacin hutu ba wai kuna lakaci ba.

Anguwan mu tana nan de akwai zaman lafiya a anguwan mu, akwai ƙaunan juna, kuma akwai wata matsala kuma shine akwai yan shaye-shaye da yawa, amma ba sa, ba sa ture mutane, su amsan ma mutane waya. Akwai zumunci dai a wurin da juna.

A da dai ina son karanta littafi amma yanzu aiki, aiki ya sa ni gaskiya na canja. Da fa ni mai so karatu ne sosai amma yanzu ba daman karatun, sai dai danne dannan waya, da kallo fim, da hira da jama'a.

Kuna ajiye hotunan wayana a kwamfuta wato a laptop kenan? Wa ya so kuma sambasu a cikin wayarta da yake ake tura a Inka wata ana kenshe backup da turanci. Ko wata muba samu dama amfani da waya ba kuwa na canza waya ko kwamfuta na sabon waya na login na shiga email na dawo da su.

Eh ina bawa ma'aikaci mashawarar ta fi na ajiyar kuɗi, a daina kashe kashe kuɗi inda aka ganda wa, saboda ba sanya nan da gaba zai zama ba. Akwai wasu yan ma'aikaci da aka ga ana biyan su albashi a karshen wata sa ka ga nan da nan za su kai kwana biyu suna neman wanda zai amsu rencen kuɗi. Kuma wannan abun ba shi da kyau.

Ina amfani da hannuna guda biyu, hannun hagu da hannun dama. Amma in zan yi abu mai wahala a da hannun hagu ke yi da ita. Dun na ragi na saba tun da inna karami. Na tuna san da ina ƙarami seka gan iyayena suna duke ni akan amfani da hannun hagu wanda yana amfani da hagu. A wannan dangantaka na suna gane wai ba wani abubuwa ne, ba wani laifi a wurin da mutum yana amfani da hannun hagu yana yin abubuwa.

Ni ba imam bane amma inna shiga aƙidar ba, ba, ba ko, oke, bako, ba ko ke zuwa ina na zuwa in ya zo. Zan bashi wuri ya zo na in ya zo na a yi hira a bashi lemu ya sha lemon mai sanyi sai a mishi dapuwa a bashi abinci ya ci.

Ba eh, wane lokaci de ina waje akwai su a sama ina kallon su. Akwai daɗin kallo, ina shiga ma yi dai suna daga shawanci. Ya Allah ya yi, ya yi, ya yi suke haka sama ya anyi su, ga su kanana amma ga haske. Ba'abun da ya fisu haske.

In na shigo layi, ina nema abu, ina jira da hakuri. Ba zan yi gaba ba, ba zan yi baya ba. Domin dole ne mutun ya bi dokoki da ka'ida. In na ce ba zan bi dokoki da ka'ida ba, ina sauri. Wani ma yazo ya nuna wai shima ina sauri. Ba za mu samu dama mu cika abin da ya kawo mu yi ba.

A da dai rayuwa a ƙauye akwai daɗi. Amma ba yanzu ba, yanzu yadda ba zaman lafiya. Kana zuwa ƙauye ma ka nunawa jama'a wau ka zo daga birni, ba zaka yi kwana biyu za a saceka. Ga gaskiya yanzu na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Saboda ƙauye yanzu ba wurin zuwa ba ne, ko yan ƙauye ma suna guduwa suna dawowa birni.

Ina ci abinci a wurin aiki. A waje wani lokaci matalauwar masu siyar da abinci a titika na ko kuma wani lokaci in kawo abinci amma yawanci na cika kawo abinci daga gida. Sai ran da kiwiya di ya kama ni ban samu damar dafuwa gida ba, sannan in zo na zo wurin aiki lokacin hutu sannan jiya in siya abinci.

Komi ya zafi yake. In hakura gaba zan nuna ba, in ɗaure in juya sai lokacin da ba a jama'a, in jama'a sun taso, sai in yi kuka ni kaɗai, amma in a kwai jama'a za ka ga na jure.

In na tashi da safe, in na farka sai in yi addu'a. Wani lokaci kuma sai ka gana ɗauka waya nanda nan. Ko kuma in je in yi girki da zan kai wurin aiki, saboda in samu in ci da safe tare da rana.

Ina share kura so daya duk asati, sode wurin kayan kollonsu TV da su jin sauti su rediyo kenan, nike share su da rage ƙura da su fanka ma ni ke share fanka ma son ɗaya a sati.

Lokacin ruwa zai soko, ina kulle su windodi, su kofofi, sai in nema rigan ruwa a riƙe in zan fita ko kuma in nema lema. Amma koda cikin ni ba mai amfani da lema bane sosai haka. So wani lokacin ma se inzona cikin ki fita waje.

Iya, eh ina dafuwa abinci sosai. Kala kala dai daban daban abincin ke dafuwa. Ina dafa shinkafa, taliya, in dafa wake, in dafa masara, girki dai daban daban nake yi. Ko ruwan zafi ma ina dafuwa ruwan zafi.

Irin burodi da nake so shine burodi mai laushi a mayaɗan yi ka mayaɗan ko ne dinnan. In ka ji kamshin shi kana buɗe shi ma ka ji kamshin shi da ka ji shi da daɗin ci, ka sa a bakin ma ka ji kamar kake dai yana ci. Kai tachi kana kamsawa kana girmsawa. Irin burodi da nake so kenan.

Eh ina ji kukan zakara da safe amma ba kowane lokaci ba. Wani lokaci ma ina kai sati ɗaya kafin in ji kukan zakara. Wani lokaci kuma a sati ɗaya gabaki ɗaya ka ga zakaji zakara na kuka. Ko zan ce ba a kiwon zakarune ko ya ne zan ce gaskiya ban sani ba. Amma ina jin kuka. Yanzu haka da nayi kusan wata ɗaya ban ji kukan zakara ba.

Ina fesa maganin soro ko kuma in siya wanda ake kunna mai sinke daga karfe shida na yamma zuwa karfe tara kamin in shiga ɗakin in kwanta. Bancika amfani da net na soro ɗinnan domin yana sa zufa.

Kai akwai wani farin ciki da ya ke shiga jiki ranar biyan albashi. Zan ji kaman ranan, kaman ranan, ranan biki ne. Komai ranan ɗari kawai na ke ji farin ciki da na shiga cikina ba kaɗan ba. To amma wani rana kuma sai ya zama kamar ya zo da bakin ciki saboda tunanin zai yi min yawa, wanda zan yi da kuɗin ga abubuwan da ya kamata in biya.

In zan duwaran da zan tafi ina tafiya da ƙafa in yayi kusa ba, amma wurare da nisa ne kamar kilomita biyu haka ina hawo babur ko kuma in hawo mota ko in hawo keke na pep zuwa wurin. Amma in ba a nisa ina tafiya da ƙafa.

Kasar siminti gidan mu yake da shi. Anyi mai siminti aka yi aiki l, an gyara ta. Ba a ƙura ko lokacin ruwan sama baya ƙyama. Gaji wurin da ɗaɗin zama ba a komai da komai amma. Gidan iyaye na dai ba a yi gyara da kyau ba. In kaga wani lokacin ba ka ji daɗin zama a wurin ba saboda ruwan sama ya faɗi.

Ba na zuwa gidan fim. Na fi son in zauna a gida in kalla fim duk fim da nike nema. Ina samun shi akwai wanda ake samun shi a gizo waya ake ce da shi Netflix. To a wurin in ke samun in kalla duk fim ɗin da nike nema. Karfina bai kai zuwa gidan fim ko ba amma Allah ya buɗe min nan daga baya. Ni da iyalina za mu riƙa zuwa.

Inna wanke gashi na kowanne sati da shamfo wato da sabulu kenan da ake kira shamfo, ko kuma in sa mata mai da ake kira da relaxer ze sata tayi laushi. Kamin inje inyi aski. Aski kuma ina aski kowanne juma'a sati ina zuwa aski saboda in zama kyawawan gani.

Ina waƙa a cikin zuciya. Ko wanda rana, a awa da zan iya siya, in ji waƙa ya zo cikin zuciya ta kaga ji ina yi. Irin waƙoƙi kaman waƙan su Bob Marley, eh waƙan su Lucky Dube duk ina yi. Kaga ina yi na kaɗa kai.

Abincin da yake sa ni jin daɗi shine tuwo shinkafa da miyan taushe. Daren da na ji za a yi dafuwa tuwo shinkafa da miyar taushe ina ma'ana abun da zai sa ni in samu marmari abincin nan sosai. Zai sa in samu in tauna da kyau kyau. Ai tuwo shinkafa da miyan taushe ba abin bari ba ne.

Gaskiya ina buga rubutu da sauri, me so rubutun ya koyi lokacin dinkin makaranta ma ba a bani a baya. Kamin in rubuta na riga na yi nisa da rubutu ko kamin malami ya sha da rubutu a board ina riga na ka da rubutuna ko so ina rubutu da sauri.

Ina miike jiki da safe sosai, inna tashi sai in miike nde wasu kana nan ayyuka aka dezesa jiki ya warware kamin infara aiki kamin in yii sauran shiryeshirye zuwa wurin aiki de suri de sauran sude a sapen.